Me kake da raguwar abinci? To raguwar abinci dai ina bawa yara ne mostly ina bawa yara. Domin nasan su koda sun ƙoshi da abincin su idan dai aka ƙara ba su dukda ba a lokacin da suka ci na ke cin nawa ba. Ban fiya cin abinci da wuri ba, so ragowar abincin su nake ɗauka na ba wa su suke ci.